Eh to ina iya tafiya zuwa wurare to in zan tafi wurare ko kasuwa akwai wani abu zan rubuta a cikin list. Abubuwa zan saya mm misali ƙwai, em magi, ruwan sha, dukan su zan rubuta su a cikin, jikin takarda. Zan je da shi.

Eh, ki biya ni ace ina da kati kasuwa. Eh, banda kati kasuwa, kasuwa na bama karɓa kati a nan. Kasuwan mu ƙofan shi biyu ne ba, ba zaka shiga ka siya abun, basa so kati. Sai ka shiga ka siya abun kawai ka fita.